Eh ina iya yin waƙa a cikin zuciya na musamman lokacin da nake ni kaɗai ko kuma ba wani a kusa da ni. To in lokacin da nake ni kaɗai ne abubuwa da yawa na zuwa mun a cikin zuciya na masu muhimmanci. Wani lokacin kawai zan ji na iya yin fara waƙa ko kuma lokacin da bana yin aiki ina tunanin wani abu. To lokacin ma ina yin waƙa sosai kuma ina jin daɗin duk abin da nake yi. Yin waƙa a zuciya na yana rage mun damuwa da tunani. Wani lokacin da in yi tunani maru abubuwa masu marasa kyau suna damu na, gara na ɗan yin waƙa mai daɗi wanda na iya yi. Da akwai waƙoƙi kala, da akwai kala waƙalan waƙoƙi da na iya amma na fi iya waƙoƙin Turawa, waƙoƙin America, waƙoƙin Turanci. Su ne na fi so. Ina son waƙoƙin raps da kuma waƙoƙin Afrobeat amma na fi son raps kuma na fi sauraran su. Sai kuma wasu daga cikin Afrobeat waƙan da na fi so. Sannan ina mawaka kuma wanda nake son su sosai waƙoƙin su. Su ne su Lil Baby, Drake, Kanye West, Wizkid da sauran mawaka. Duk ina son waƙoƙin su kuma ina jin daɗin waƙoƙin su duk inda nake. Wani lokacin na saba, na zo na kawai zan ji na fara yin waƙan da nake son yi na ɗaya daga cikin waɗannan mawakan. Saboda lokacin da na ji waƙan su ina man daɗi kuma ina sauraran shi da ma'ananun waƙan da suke ciki da kalamomi masu basira da sauran su. Gaskiya mawaka ne masu basira kuma duk lokacin da na saurara waƙan su bana sanin lokacin da nake fara yi ne ma. Sun iya waka sosai kuma ina sauraransu a duk inda nake sannan kuma irin wakar dana fi so shine waka wanda yake mai ma'ana ne irin haka ai hayaniya sosai kuma ba abubuwa da kiɗa kuma ya shiga da waƙa. To in waka ta hada wannan abubuwan lokacin da zatayi dadi har kaji ka fara yi bama zaka sani ba da kwai lokacin da wata waka tabi bakina duk inda nabi bazan san ma ina yi ba ta riga ta saba da bakina. To irin wannan amma waƙa bai daɗi ba zaka ji kana jin shi sau ɗaya ba ya maka yi marmarin ka ƙara jin shi ba. Da akwai abokaina da yawa wanda muke tattaunawa irin maganan nan da su. Kowa yana faɗa mun yin da yake. Da ko wanda ya ce da akwai lokacin da ya fara wata waƙa ta fara bin bakin shi. Ko ya ji wani waji inda bai kamata ma ya yi waƙan ba. Ko ya ji ya fara yi bai saba ba. Ya saba saboda waƙan ta fara ta saba bakin shi kuma waƙan tayi daɗi sosai. To irin haka nake magana. In abu yayi daɗi ba zaka san lokacin da kaima zaka fara yi ba amma in bai yi daɗi bane za ka ji kaima waƙan ta ba ta ma'anar yi. In ka saurara sau ɗaya ba ka yi marmarin ka ƙara saurara ba. To irin haka. Amma gaskiya ina yin waƙa a zuciya na sosai. Wani zaban ne kaɗai ma ba mawaka kaɗai ba ko karatu ne idan wajen da ya mun daɗi ne. To in na riƙe shi na mai da shi waƙa sai ka ga na fi saurin iyawa. Haka nake yi abin da na ga sai ban wahala sai in mai da shi waƙa ko in ina so in haddace sai in ringa yi lokaci zuwa lokaci. To shine bazan sha wahalan haddacewa ba. Amma wani time ɗin za ka riga abu nan kana sani amma sai mantuwa ko kuma abu. Amma in kaɗan mai da shi waƙa ka yi shi, ka yi shi, ka yi shi sai ka ga da ka zo ka mance da ka zo ka tuna shi yin da kake yin shi da waƙa sai ka ga ka tuna ka gama abun da kake yi.

Lokacin da na fi kallon, lokacin da ake ruwan sama, na fi kallon madubi saboda ina yin abubuwa da yawa a lokacin na tunani. Nakan zauna a gaban madubi lokacin da ake ruwan sama ko kuma wani lokutan haka daban, nakan zauna na ringa tunani akan mene wanene ni, kuma wane kalar rayuwa nake, wane kalan ci gaba nake, me nake bukata in ci gaba da yi ko kuma abin da ya kamata in daina yi. Sai lokacin wa-- saboda lokacin da nake da ina, isashen lokaci da zan zauna in yi tunani me muhimmanci a kan rayuwana. Dun ƙo futa bana yi. Idan na ga ruwa ana ruwan sama ƙofuta bana yi, nakan zauna ne ni kaɗai a ɗaki na san abin da nake yi, na ringa tunani a kan kaina. Bana yin a wani, a kan aikin da nake da kuma a kan rayuwana da abubuwa masu muhimmanci da suke gaba na. Bana tsayawa ɓata kaina da wasu abubuwan tunanin tunani na banza wanda bashi bane ko kuma ina tunanin wani ya tsare min wani abu, a'a. Bana tunani akan kowa ya wuce kaina, sai ƴan'uwana da mutanen da muke tare da su. Su ne babban wanda nake tunawa da duk abubuwan da zanyi. Sannan kuma nakan yi ƙoƙari wajen yin lissafi da kuma, du inayi wanan abun nakan yi ƙoƙari wajen canza halaye na wanda nake yi wanda bai kamata ba. Sannan kuma ina ƙara gyara abubuwan da ya kamata in gyara a cikin rayuwana, na yi maka ina tsari. Shi yasa bana fita irin wannan lokacin. Ina zama a jikin madubi in ana ruwan sama sosai in kalla mene ne nake yi. Nayima kaina karatun ta natsu saboda an ce ka fara maka karatu kafin duniya tayi ma, tu, da kaina nake zama, na yi ma kaina wa'innan lissafin lissafin ba sai duniya ta munba. Shiyasa nake yin alfahari da kaina wani lokacin ina faɗa maka ina gaskiya. Daidai gwargwado ina iya faɗa ma kaina gaskiya kuma ina yin abin da ya dace daidai gwargwado kuma yin da zan iya. Ba sai wani ya zo ya faɗin maka ba saboda rayuwa ba a jiran sai wani ya zo ya faɗa maka me zaka yi. Kana da hankalin kankan kuma kana da sanin ya kamata da ya kamata ka san cewa daka yi daidai ko kuma ba daidai kake yi ba.

Eh ina son karanta littafai, amma ya danganta ga kalan littafan da naga ya dace in karanta. Ba ko wanne kalan littafi nake karantawa ba, ina son karanta littafi mai ma'ana wanda yake da wani karatu mai muhimmanci a cikin shi eh, ba kowane littafi bane ya kamata ka karanta. Da kwai wanda littafin da in ka karanta shi ba amfanin da zai maka, ba zai taimaka maka wajen komi ba. Amma da kwai kuma littafin da idan ka karanta yana da muhimmanci. Kamar misalin wani littafi dana karanta wai takalman da kake sa, dasu guda nawane? Hi littafin yana magana ne irin wannan, yana magana ne akan takalman, yawan takalma na da kuma abubuwan da kake amfani da su. Sai nake ganin me amfanin karanta wannan littafan ko kuma yin mu'amala da irin wannan abu. Takalman da na kake sawa suna da yawa. Ba sai ka dauko ka karan---kayi littafi a kai ko kuma ka fada ma mutane kana sa takalma da yawa ba, ya danganta takalmi kowane kala da na zuwa aiki, da na zuwa makaranta, da na zuwa training, kowane takalmi da kwai nashi ma'ana. Takalman jijjiga jini ana so ya kasance mara nauyi kuma mare, mara wahala, mare mai kyau dai a ido wanda yake zama zai iya zama lanƙwasuwa ko wane abu. Takalman gayu shi ma daban. Da ka hau kuma takalman da za ka sa da manyan kaya da kuma wanda da ƙananan kaya za ka fi sa su sai sun fi kyau. To ya danganta da kalan wannan. Kuma bai kamata duk irin wannan a zo a ringa rubutasu a littafai ba saboda ba wani darasi ko kuma karatu da za su ƙara ma mutum. Amma in kana karatu, amma in ka waye kenan za ka fahimci wainnan abubuwan. Da kwai abubuwan da in ba ka waye ba ko kuma an karanta maka su daidai ko wani ya zo yana magana ba za ka fahimta me yake cewa ba kuma ba za su gane ba. Amma da kwai abubuwa masu muhimmanci wanda ya kamata ace mutane sun fahimta game da me ye takalma da kuma ya littafai, aikin littafai yake tafiya. Shine wannan abin da nake so in tattauna a kai. Kuma na yi magana daidai gwargwadon in an fahimta to.

Ina, ina shan magani kullum. Saboda shan magani kullum yana da mahimmanci sosai kuma zai baka lafiya wajen gudanar da ayyukan da kake yi. Amma kuma bai kamata a ce duk a rayuwa ka mai da magani kamar abinci ba kullum kana sha. Da kwai maganin da muke sha wani time ɗin in aiki ya mana yawa, idan mun mangaji ko wani abun nan to muna irin shan wannan maganin sai ya taimaka mana mu ji kwarin gwiwa a jikinmu, mu ji ƙarfin jikinmu ko kuma wani zubin ba za mu sha maganin ba amma za mu sha tea ko kuma kofi. To duk irin wannan da ya sa ba jikinmu duk ranar da ba mu sha ba, irin wannan ya bi jikinmu duk randa da ba mu sha ba sai ya zamo mana matsala. To shi ya sa muka kiyaye irin ciye-ciyen abubuwan nan. Amma duk lokacin da muka dawo shan magani kullum ko kuma amfani da irin wa'yannan abubuwan kullum yana bamu matsala sosai. Shi ya sa muka daina. A aikinmu ma za ka ga ran da ba mu sha ba ba za mu iya yin aiki ba to yana ɓata mana yanayin gudanar da aikinmu. Daga kuma yin a kan yan da muka saba. Saboda aiki kullum muna ba shi muhimmanci kuma yazo ka saba shan wani abu duk ran da ba ka sha ba, kaga ba za ka iya aiki ba ka ga aikin ka ba shi mare, ka mai da shi mare wahala ke nan. Shi ya sa muka guje shan irin abubuwan nan gaskiya saboda yana ba mu matsala a kan aikinmu. Magani, shan magani kullum yana irin magunannan kullum yana kawo mana matsala a wajen aikinmu. Shi ya sa muka guje shi. Amma shan magani in yana da larura in ko in likita ya ce maka ka sha wannan ba matsala ba ne saboda da umarnin likita ka sha. Amma haka kawai ka je ka fara shan magani in likita bai ce ka sha ba ko kuma shi ma likitan ba zai baka magani wanda zai ce kullum ka sha a kan zai maka magani ba. A'a, sai dai ya baka magani ya ce iyana lokaci kaza zai maka aiki. In ka kai wata kaza ko sati kaza ka daina sha. Ba wai ka mai da magani abinci ba kullum ka sha, kullum ka sha, kullum ka sha. Wannan yana da matsala kuma zai baka matsala a rayuwa. Ka san iya limit ɗin ka, iya adadin da aka ce ka sha ka sha, iya adadin da aka ce ka tsaya ka tsaya kuma ba'a wasa da shan magani ko ka fara sha ka daina. Ba a so ka fara shan magani ya zamana ka daina sha. A'a, ana so ka sha shi dai-dai yanda aka ce maka. Ba tsayawa kuma ba ƙari ba ragi. To haka akeyi wajen shan magani shine kuma ba za ka sha wahala ba. Eh, kana.